Menene abin sha da kake fi so? Abin sha da na fi so shine ruwa. Amma da ba haka ba ne, da nakan sha mineral especially mineral da aka kira Smoove. Amma na gan cewa duk za su kawo ma mutum cuta a jikinan sa, sai na daina. Yanzu ruwa kawai nake sha.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? A ganina tufafi tufafi ne. Idan na je kasuwa don siya tufafi, na kan siya tufafi wanda ya bani sha awa. Ban san ko wanne ne, eh, na auduga ko wanne, wanne tufafi ne na siliki. Tufafi wanda ya ba, ya bani sh stava tufafi ne zan siya kenan. So duk wanda tufafin da na gan mai kyau ko na auduga ko na siliki zan siya.

Me ka kan yi lokacin da ka kamu da mura? Idan na kamu da mura, na fi so in sha abubuwan da ke zafi domin abubuwan da ke zafi yakan sa muran ya tafi da sauri. Idan na kamu da mura, na kan sha pepper soup da kuma na kan yi shayi mai zafi domin waɗannan abubuwa za su sa muran ya tafi da sauri.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan Afrilu, wato watan April kenan a turance. Kuma an haife ni a ranar goma sha bakwai na wannan watan Afrilu.

Kana jurewa barkano mai yaji? Eh, ina jurewa barkano mai yaji. Amma akwai yanda zai kai wanda ba zan iya jurewa ba. Amma indai jurewa ne a ganina kowane mutum yakan jure barkono mai yaji. Amma akwai yanda zai kai wanda ba zai iya ba.

Wadanne kayan aiki kuke amfani da su? Ni ofis, aikina a cikin ofis ne. Ina aiki a ofis. Ina amfani da kayan aiki kaman kwamfuta da kuma biro da kuma takarda to da kuma maka. Domin ina aiki a makaranta ne.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, na iya amfani da kwamfuta. Don musamman abin da muka using a wurin aikin mu don muyi aiki shine kwamfuta. Dole in san yanda nakan amfani da kwamfuta. So ina amfani da kwamfuta a wurin aiki.

Kana iya tuƙin mota? Gaskiya ban iya tuƙa mota ba, amma abin da zan so in iya a shekara mai zuwa shine tuƙa mota. Na sa shi a budget na. Zan so in iya tuƙa mota a shekara mai zuwa.